Eh ina son, na fi son hura duka cikin abin sha fura. Abin, abin sha na da ake yi a ƙasar Hausa da gero da nono, madarar shanu da, da grain a tsike nan sai a sarrafasu sai ya koma fura. A yi dahu a dama fura. Duka na fi son fura. Duk da na kan sha a lot of juices amma dai na fi son fura duka cikin abin sha.

Eh, na kan sanya safa kullum saboda ba bare duk a kullum kullum ba saboda lokacin zafi bana sanya safa amma sanya safa yana da daɗi ya kan kare mutum daga kirchi cracks na ƙafa da saura.